Na gode da wannan tambayan da kuka mun na duba daftarin kuɗi. Eh, ina dubawa saboda idan an ba ni kuɗi, nakan duba bayanan yadda yana ajiye daftarin kuɗaɗen a wani wajen da ko yaushe zai zamo yana cikin waje jiya mai kyau.

Na gore da wannan tambaya naku. Lokacin da na kamu da mura, na kiyaye du wani abun da yake kawo ciwon mura. Zan kiyaye shan ruwan sanyi saboda yana kawo ciwon mura. Lokacin da na kamu da ciwon mura, ina kiyaye ina shan magani. Ba ni zama a waje mai sanyi. Ina saka rigan sanyi saboda mubiyan kar in nisanta da mura.

Na gode da wannan tambayar da kayi. Kana iya duba lambar QR? Eh, na iya duba lambar QR saboda lambar dake jikin QR yana bani daman duba abubuwa da dama. Ina gane abu.

Na gode da wannan tambayan. Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Lokacin da ruwa yake zuwa, idan ruwan sama ne nakan nema wajen fakewa. Idan kuma ruwa yana zuwa a bakin famfo ne zan nema bokiti in saka in tara saboda in cika randuna na. Idan kuwa ruwan sama ne, shi ma nakan nema wajen da zan ɓuye don kuda ya jiƙa ni.

Na gode da wannan tambayan. Wane irin waya kake amfani da shi? To, irin wayar da nake amfani da shi dai normal waya ne Android smartphone Samsung Galaxy A06. Ita nake amfani da ita kuma tana min duk abin da nake so saboda ina amfani da shi ne don biyan bukatuna.

Na gode da wannan tambayan. Yaya kake zubar da shara? Inda nake zubar da shara shi ne idan na share shi, zanje in zuba a wajen tattarin matattarin shara to sai in ɗauka in je in zubar dashi a wajen babban zubar da shara gaba ɗaya in zubar saboda bana son barin datti a cikin mutane. In zubar da shara a wajen zaman shi.

Na gode da wannan tambayan. Menene lambar ku mai albarka? Lambar mu mai albarka shine tayi lamba ɗaya, saboda koyaushe idan na samu lambobi da masu albarka lamba ɗaya ne na fi amfani da ita. Lamba ta mai albarka ita ce ɗaya, koyaushe indi zan danna.

Na gode da wannan tambayan. Yaushe kake farkawa kullum? Lokacin da nake farkawa kullum shine lokacin da karfe takwas na safe zan tashi kullum na farka, na tashi a bacci karfe takwas nake farkawa kullum a bacci. To lokacin na farka kenan sai in shiga sabgogina na yau da gobe. Na farka baran sake kwantawa ba.

Na kula da wannan tambayar ta ku. Abu mafi muhimmanci a kasuwanci, menene abu mafi muhimmanci a kasuwanci? Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine samun riba. Duk kasuwancin da za ka yi in dai ba ta da muhimmanci, ba za a samu riba a cikin kasuwancin ba. Kuma abin da aka fi buƙata a cikin kasuwanci shine ka samu riba. Mafi muhimmanci a cikin kasuwanci shine samun riba, shi ya sa ake kasuwanci don riba.

Na gode da wannan tambaya. Kana ruba bakin lokacin hamma? Eh, ina ruba bakin lokacin hamma saboda duk lokacin da zakayi hamma idan ba ka ruba bakinka ba, datti zai shiga maka cikin baki ko kuma shi ɗan maye masu sariya cikin baki a lokacin hamma in bai baraka ruba bakin ka ba lokacin da kake hamma. Abun dai kamata kenan ka na ruba bakinka lokacin da kake hamma.

Na gode da wannan tambayan. Mene ne abin da kake tunawa daga yaro? Abubuwan da nake tunawa daga yaro suna da yawa sosai da sosai. Abin da nake tunawa na yaro shi ne ina tuna abubuwan da aka mun na daɗi, na farin ciki lokacin da Abin da nake tunawa daga yaro suna daga cikin haka. Ina jin daɗin wa'innan abubuwan lokacin da nake yaro ake mun su.

Na gode da wannan tambaya. Wace biki kake fi so ka fi so? Bikin da na fi so ita ce bikin babban Sallah, wato Sallar Lahiya, Eidul Fitr. Lokacin ake yanka raguna, a yanka shanu, a yanka kaji, a yanka abubuwa da dama. Biki ne wanda kowa yake son ta. Lokacin ana farin cikin wannan bikin kowa na son ta.

Na gode da wannan tambayan. Yaya kake shirya ayyukanka, ayyuka? Ina shirya ayyukane a lokacin da zan fara su ko kuma ana gobe zan yi ayyuka, zan shirya su ayyukan yanda ya kamata. Daga wanda na fara, na bari zan ɗauki ayyukan da nake yi, sai in shirya ayyukan daga yanda ya kamata.

Na gode da wannan tambayan. Sau nawa kake kallon madubi? Ina kallon madubi sau biyu a rana. Duk lokacin da na yi wanka, zan zo in kalli madubin kalli yadda fiska na yayi. Idan kuma ina buƙatar wani abu, zan zo in kalli madubin kalli ko bani da lafiya ko kuma wani abu daban.

Na gode da wannan tambaya. Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya sau da dama. Idan ba mu da ruwa, muna amfani da ruwan rijiya wajen girka abinci. Muna amfani da ruwan rijiya wajen wanki. Muna amfani da ruwan rijiya wajen ayyukan cikin gida, wanke wanke, wanke tukwane, wanke kaya, wanke cikin gida. Muna amfani da ruwan rijiya duk a irin wa innan abubuwan.

Na goyi da wannan tambayan. Yaya kake neman izinin hutu? Ina neman izinin hutu ne a wajan babban ogan mu gaba ɗaya. To shine ogan mu, wanda idan kana buƙatar izinin hutu zaka je ka same shi, ka gaya masa kana buƙatar izinin hutu, ka rubuta leta sai ya karɓa ya duba izinin hutun ka, ya tabbata a baka ko kuma izinin hutun ka bai cancanci a karɓa ba.

Na gode da wannan tambayan. Sau nawa kake amfani da intanet? To ina amfani da intanet sau da dama. Kusan ko da yaushe ma ina amfani da intanet. A rana kullum ina amfani da intanet. Koyaushe ina amfani da intanet saboda intanet shine abokin aikina. Ina jin daɗin aiki da intanet. Koyaushe ina amfani da intanet saboda intanet yana mun daɗin aiki.

Na gode da tambayan ku. Yaushe kake zuwa kasuwa? To, lokacin da nake zuwa kasuwa shine da safe. Idan na tashi a bacci, zan tashi in tafi kasuwa in je na yi sayayya, in buɗe shago na a cikin kasuwa sai in koma, in koma wani gefe na kasuwa in yi aikina.

Ina gode da tambayan wane abinci yake sa ka ji daɗi. Abincin da yake sa ni ji daɗi shine in samo shinkafa da wake. Shine abincin da yake saka ni ji daɗi in samu abincin da miya. Na jin daɗin cin sa sosai. Wannan abincin yake saka wa ɗan jin daɗi kamar na ci wani abun da ba zan taba mantawa ba.

Wane irin nama kake fin so? Na gode da bayyan wane irin nama kake fin so. To naman da na ke fin so shine naman kaza. Na fi son naman kaza akan kowane nama saboda ina cin naman kaza ne, ina samu kwanciyar hankali duk lokacin da nake cin naman kaza.

Abin sha na gode da tambayan. Mene ne abin sha da ka fi so? Abin sha da na ka fi so, ni na fi son abin sha ruwa, mai ruwa ruwa. Ina son abin sha mai ruwa ruwa saboda ko yaushe in dai dan samu abu mai ruwa ruwa in sha shi, yana min daɗi, yana ɗauke mun duk wani damuwan tinani. Na ishin ruwa, ina shan shi ina sha farin ciki.

A wane wata aka haife ku? An haife mu a watan biyar, talatin da ɗaya ga watan biyar shine watan da aka haife mu. Saboda watan, wata ne mai daɗin faɗa, watan Mayu watan da aka haife mu.

Wane kayan marmari ka, ka ke, ka ke, ka, ka ke finsu? Oh, ni dai na fi son kayan marmari irin su kankana, ayaba, lemu, gwanda. Wa'innan kayan marmarin suna mun daɗi in na ci daɗin shan su. Ko da yaushe indai zan samu irin wa'innan kayan marmarin ina jin daɗin in sha wa'innan kayan marmara.

Kana son abinci mai yaji? Eh to ina son abinci mai yaji, saboda idan naci abinci mai yaji yana mun dadi. Saboda abincin da babu yaji, za ka ci shi lami ne kaman ba ka ci komai ba. Abinci mai yaji na da dadi, za ka ci shi kana santi in dai abinci yana da yaji.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin waya ta ce kullum da daddare. Lokacin da zan kwanta nake jona cajin wayata. Inde zan kwanta bacci to lokacin ne zan saka cajin wayata a ko yaushe. Saboda lokacin ne nake da-- lokacin da nake rage ɗawainiyar danna waya. Sai in jona cajin waya na tayi caji.